Yanda nake magance matsaloli a aiki shine idan an samu matsala ina yawan yin bincike, in kalla menene matsalan din, da na yi bincike na kalla menene matsalan din, sai in je in duba ya za'a yi, dai-dai-da ko kuma na sasanta matsaloli kamar haka. So haka nake, in na san menene matsalan din sai na magance shi. Dun yana da kyau mutum ya san matsalan abu kafin nan ya nemi maganinsa.

Eh ina da katin kasuwanci saboda katin kasuwanci shine abunda kaɗai za ka iya kayi amfani da shi a bar ka ka shiga cikin kasuwa kayi kasuwanci idan ba ka da shi kuma ba za a bar ka ka shiga cikin kasuwa kayi kasuwanci ba shiyasa yana da kyau ace duk wanda zai fara kasuwanci ya tabbatar zai yana da katin kasuwanci saboda kuma duk time da in an same ka da matsala ko ka yi hatsari ko wani abu za'a iya amfani da shi a maka taimako.

Gaskiya ina gina dangantaka da kasuwanci sosai saboda na san cewa in ban gina dangantakar da kasuwanci ba a nan gaba idan ina son in gina dangantaka da kasuwanci zai yi mini wuya. Shi yasa tun a ɗan ƙarami na yanzu da ƙarfi na, ina amfani da shi ina gina dangantaka mai mahimmanci tsakanina da kasuwanci saboda aka ce karen ƙanda duniya ma kasuwa ne. Munzo cin kasuwa ne kuma za mu koma.

Ni bani da lokacin musamman na yin wanka. Wani lokaci ne yike yin wanka da sassafe. Misali ace na tashi ranan litinin zan je aiki, ina yin wanka da safe. Na je wurin aiki kuma in za fi yayi yawa ko zufa na gaji, ina samu in ko karin ga na watsa ruwa a wajen aiki. Bayan na dawo gida ma na tashi daga wurin aiki kafin in kwanta bacci sai na tabbatar cewa na wasarwa. Saboda haka ni bani da lokacin da nake yin wanka. Ko wani lokaci inde naji jiki na buƙatan wanka ina yin wanka.

Wani lokaci ina iya yin tafiya wajen tafiyar awa biyu wani lokaci inyi tafiyar awa uku da ƙafa saboda ni kallan mutum ne wanda ni na yarda da yin tafiya da ƙafa kuma ina son yin tafiya da ƙafa yana cikin halayen motsa jiki sannan kuma yana sa mutum yana rage tunani. Shi yasa ina son yin dogon tafiya.

Eh tabbas ina kulle ƙofa kullum saboda tsaro. Domin barin ƙofa zai iya kawo min matsaloli, za'a iya yi mini ɓarna, Shiyasa, kullun ina kulle ƙofa na. Domin idan ban kulle ba akwai matsala, ungwan da nake, sunayin ɓarna. Shiyasa kowane lokaci kafin na kwanta, ina iya kokari na inga na tabbatar cewa na rufe ƙofa.

Mafi yawa kayayyaki na nafi son in dinga wanke su ranan Asabar ne. Domin ranan Asabar rana ce wanda ni nake hutawa sa'an nan kuma rana ne wanda ni zan iya fitowa in zo in wanke kayayyaki na gabaki daya. Shi ya sa ni nafi so in dinga wanke su ranan Asabar. Amma wani lokaci kuma in na gan ina da dan canji a jikina, nakan ɗauka in kaiwa masu wanki da guga su ne su wanke min su goge mini.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aikin da na yi, saboda yana da kyau a cewa wai ina rubuta kuɗin kashe aikin da na yi, domin in san ya ne samu na, sannan kuma in san ya zan yi ajiya, sannan kuma in ya yi yawa kuma yanayin kashe kuɗin da nake yi a wajen aiki, sai in san lissafin da zan yi saboda ni ma in sa kuɗi akan kayyukan aikin da na riga da na jera saboda ni ma in samu riba. Domin idan bana sa lissafi kuma bana rubuta wa, zai iya zamanin ni kuma ina kashe kuɗi ne ba tare da lissafi ba kuma ba zan san ya za yi in samu kuɗin da zan biya buƙata ba. Shi ya sa yana da kyau in dinga sa shi a cikin lissafi in rubuta.

Ni abin da na fi mahimmanci shine iyalina, da kuma yarana da kuma aikina. Suk ɗinne abubuwan da nake sawa farko a rayuwa na na yi, saboda yana sani ina samun ƙarfin gwiwa in yi abubuwan da ya kamata. Saboda in ban ɗauke su da mahimmanci ba, ni karan kaina ba zan samu farin ciki ko kwanciyar hankali ba. Shi ya sa na fi so in zanyi komai mene ne aikina da iyalina da yarana. Su ne nake sawa farko a gaba na kula da su domin su suka fi, mafi mahimmanci a duniyar da nake ciki yanzu hakannan, saboda haka godiya ga Allah.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwan sama saboda shine yake taimakawa na da tsare kai na daga ruwan sama. Sannan ko ba lokacin ruwan sama ba, ina ƙoƙarin riƙe lema saboda rana. Domin in rana yayi yawa a wurinmu, dinnan gaskiya yana zafi kuma yana shiga jiki sosai. Shi ya sa muna yawan so amfani da lema. Ko a lokacin damina ko a lokacin rani, yana da kyau mu tayi amfani da lema.

Ina fison matakala saboda matakala shine abunda na saba hawa tun a gargajiya kuma in ina hawa ta matakala dinnan baya bani tsoro. Amma kuma in mutum yana amfani da lift dinnan kuma wani lokaci lift zai iya dauke wuta, in ya dauke wuta kuma lift zai tsaya. Abin da ya sa ni na fi yarda da matakala kyanan duk da shike da matakala wani lokaci yana sa mutum ya ji ya gaji ma da hawa. In misali matakalan ina da tsayi.

Ni launi da na fi so shine na fi son jan launi, saboda jan launi in na kalle su suna bani farin jiki sannan kuma ina da son ganinsu. Ko a cikin ɗakina ma jan launi ne bangon ginina saboda haka ni ko ina kasa meni ma ni na fi son in ga ganin jan launi ne. To tun ina ƙanƙanta ne na fara son jan launi.

Ni gaskiya bana son wuri masu hayaniya saboda wurare masu hayaniya, wurinda ba'a samu kwanciyar hankali ne, wurinda baza iya samun farin ciki ba. Saboda haka ni ko ya za'a yi, in na kalla wuri ana hayaniya ina kauce ma wurinda ake hayaniya. Saboda haka, a ni na fi son wurinda yana nan shiru. Kamar yanzu haka inda nake yana nan shiru, ba matsala ba, tashi hankali ba hayaniya.

Eh, ina cikin wani irin jaka ne. Jaka ne na turawa wanda aka ƙera shi da fatan leda, shi ne nake amfani da shi. Saboda amfani da shi, ya-- na jima ina amfani da shi kuma yana da kyan gani sannan kuma launin sa ma in ka gani yana burge wa, shi ya sa nake da son amfani da shi kuma yanzu haka ina kai.

Ina yanka farce yana kowane lokaci misali duk lokacin da farce na ya girma saboda in ban yanka shi ba yana tara datti sannan kuma bai da kyau a ce mutum yana tara farce a farcen sa yana iya kawo cututtuka da dama so komi ya dai mutum ya kamata ya sa hankalinsa wujin farcen sa ya yanke farcen sa gabaki ɗaya saboda haka ni gaskiya ina yanka farce sosai.

Bangon gem mu launin su, waɗansu gefe farare ne, waɗansu gefe kuma bakake ne. Amma kuma ni ɗaki na kuma bangon ɗaki na launinsa baƙi da fari ne a haɗe. Saboda haka in yana cikin ɗaki ina kallon launin nan ma yana bani farin ciki sannan kuma yana burge ni. Ba inda ya fi min kyaun gani kamar ɗakin mu saboda in yana ganin launin ɗaki na ina jin farin ciki sannan kuma ina da abubuwan da nake buƙata cikin ɗaki.

Eh ina iya jefa dutse nesa, saboda ni tun ina ƙanƙanta ma muna yin farauta nida abokanai na mu je jefin tsintsun da dutse, ko mu je jefin bera, ko mu je kiwo. In mun je kiwo ɗinnan, muka sami tsintsun ko wani dabba hakan ɗinnan muna iya kokarin mu ɗauki dutse mu na jefi, saboda haka ni gaskiya na iya jefin dutse.

Ina iya tuna abubuwa da yawa kuma da dama. Abubuwan da nake iya tuna lokacin da ina yaro shine muna iya zuwa kogin mu je muyi wasa, muyi bule, muyi iyo ni da abokanai na. Sannan kuma mu kan ɗauki keke mu je yawo zuwa anguwnni-anguwanni muyi rige-rige, muna farin ciki, muna dariya, muna murna. Baya haka kuma nakan iya je gidan kawu na da kafa da nesa kuma. Amma baya damina da shi ke yara nakan yi jiki na so ni ban ɗauki shi da wani matsala ba. Sannan kuma mu kan iya je farauta, mu je mu cire mangwaro, mu cire cashew da kayan fure-fure.

Rana da ya fi min kyau a mako shine ranar Laraba. Saboda ranar Laraba ni na na free a wurin aiki bana da abubuwan da zan yi. Abin da nake yi kawai shine na sa waƙa wurin aiki ina jin waƙa. Sannan kuma ina jiran kwastomomin su zo su yi sayayya a wurina. Lokacin can kuwa kwastomomin su ka zo ma suna sa mina ina farin ciki ina murna ina siyar musu da abu ina ba su dariya suna jin daɗi su ma. Saboda haka gaskiya ranar Laraba bana wasa da Laraba ina ɗaukar Laraba da muhimmanci sakani da Allah.

Gaskiya ni bana da lokacin da nake share kura. Ina share kura ko yaushe ne. Zan iya kimantawa da in ce a rana daya zan iya share kura zai kai sau goma sha daya. Wani lokaci ma dai yana iya fin haka amma bisa ga ƙimanin abun da ni na san cewa nake iya share wa ni nake fara muku yanzu. Saboda gaskiya share kura ni kalan mutum da bana son kura ne. Ni ina share kura ko ma wane lokaci ne domin bana son datti. Kura na kawo rashin lafiya, kura na kawo mura, kura na kawo datti, kura na kawo tari. Shi ya sa bana son barin tura. Kura ina share wa ne kowane lokaci, so zan iya ce ina share sau goma sha daya.

Babban burin mu a aikin, shine muga mun gina tukunyan tabo. Don aikin mu muke ra tukunyan tabo ne muna sayarwa da randuna. Babban burin mu, shine muga mun gera tukunyan tabo da gaba ke ɗaya. Babu masu gera ta a cikin garin mu. Don muna gerawa, muna basu laon masu kyau, sannan kuma muna sa su su yi ƙara, suna su yi ƙarfi masu kyau. Saboda mutanen da suke siya su ji daɗi amfani da shi, kuma su jima suna amfani da shi.

Ba na son cije farce domin cije farce abubuwa ne wanda suke kawo datti. Farce in ya tara datti kuma mutum ya ɗauki hannunsa ya sa a baki zai iya samu dai iya kamuwa da cututtuka daban daban. Domin ko ge sawa da hannu da mutum yake amma farce zai iya karɓan datti daga jikin wani zuwa hannunsa. Sannan kuma mutum kuma baya yanke farce kuma baya wanke hannunsa akwai matsala saboda zai samu cututtuka ko kuma zai iya kamuwa da cututtuka.

Ni na haife ni a watan ɗaya ne, watan Janairu. Saboda haka bana wasa da abubuwan da nake ina yin su tsakani da Allah ne saboda ni a fahimta na aka ce, wanda aka haife sa watan Janairu suna da ga duka bala'yin ilimi da kuma fahimta a rayuwa. Shi ya sa ni ina yin ina yin sakani na da Allah ne gaba ɗaya.

Na fi son malamina na primary school saboda shi gaskiya yana da ilimi sannan kuma ya iya karantar da mutum yana da fahimta. Ya san yadda zai gaya maka abu ka fahimta, sannan kuma an zai koyar da kai abu ba lalle bana zai koyar da kai sai dai abin da ya shafi yi karatun boko ba. Zai karantar da kai abu nema wanda ya shafi rayuwa saboda ka san ga yanda ya kamata, ga yanda rayuwa ya kamata ya kasance.

A'a, ina duba sakonnin a kusan kowane lokaci saboda ya kamata in dinga duba kowane lokaci. Ba wai zan dinga duba sau daɗaya ba ne saboda duba da nake yi nan shi din ne zai sa ni zama na dinga duba wanda ya kamata da wanda bai kamata ba, sai in canza ko kuma in goge ko kuma in gyara. Shi ya sa ni ina duba kowane lokaci.

A lokacin da nake jin damuwa ne, abin da nake yi shi ne, nakan yi bincike a kan damuwar ne, in san menene damuwan ne. Saboda idan na san menene damuwar ne, zan san menene magungunan sa, ko kuma zan san menene abin da zai kama ni sauki. Shi ya sa sai na yi bincike, na san me damuwan ne. In kuma na ga ban san me damuwan ne ba, na iya tambayar manya waɗanda suka girma ne, waɗanda kuma suka taɓa fuskantar irin wannan matsala, sai su gaya min menene saboda samme zanyi.

Sabulu da nake amfani da shi suna sa sirri ne. Sabulun ɗin sabulu ne mai kyau, yana da ƙamshi sannan kuma yana jumawa. Wanda ne mutum da bai da kuɗi sosai ma yana da kyau shawara ne ya saya saboda sabulun ɗin baya narkewa. Zai iya yi amfani da shi yafi wajen sati biyu yana amfani da sabulu guda ɗaya bai narkewa.

Na yi waƙa cikin zuciya sosai, saboda yin waƙa cikin zuciya, yana ba ni farin ciki, yana ba ni kwanciyar hankali, sannan kuma yana sa ni bana, samun matsala wajen yin tunani, kowai yana iya sa ni koyin samun ƙarfin guga ne, yana ƙarfafa ni sosai. Shi ne abun da na fi sa hankali a kai misali ma in ina waƙa, ina wurin aiki ina waƙa zuciya.

Ina son buɗe taga a rayuwa saboda buɗe taga da na shi ne inda zan samu in sha iska inda ya kamata. Idan ban buɗe taga ba yanzu misali lokacin zafi ne, yanzu haka ina buɗe taga ina kallon gidaje ne, ina kallon raguna da kuma aaa makwabta suna wucewa da ƙadangaru da dabbobi suna binar kiyar kallon yanzu haka.

Wayana ba ta rage, haske da kanta, ba ta daidaitawa da kanta. Ni ne nake iya ƙoƙarina in ga na daidaita saboda idan ban daidaita shi ba yana shanye min batir in hasken yayi yawa. Ni kuma wanda shi ke ba na son ya dinga shanye min batir saboda haka ni na rage hasken yayi ƙasa sosai. Kuma in hasken ma yayi min yawa yana sa min ciwon ido. Shi ya sa ba na son bari hasken ya dinga daidaita da gudu. Zai iya ƙara min haske lokacin da ma ban ce ya ƙara haske ba.

Iya ina son ɗaukan hotuna sosai saboda hotuna ni na ɗauke su ba wai abin gaye ba ne kaɗai. Na ɗauki hotuna as abin da ya kamata mutum yana ɗauka ne saboda shi ma wajen ajiye data ne da kuma information game da rayuwan ka. Saboda wannan watarana ko ba tare da juma'a ba za ka iya ka bukace su saboda, ah, biyan bukata ko kuma saboda tuna baya.

Eh, ina kunna kyandir a gida yana da kyau mutum ya kunna kyandir. Misali in wuri na nan da duhu ko kuma in wuri na nan tare da sanyi ya kamata ka kunna kyandir saboda ka ga haske. Sannan kuma ka ji dumin, aa, ɗakinka. So yana taimako sosai wajen bada dumi a ɗaki. Sannan kuma ni kyandir kan gaskiya tun muna dada ma ina amfani da shi kuma har wa yau duk da dai muna da wutar lantarki bai hana ni amfani da kyandir ba. Ina kan amfani da kyandir har yau.

Yanda nake gaishe mutane shine da sassafe misali kaman iyalina ko mama na ko baba na na tashi nakan zo na durkusa a gaban su na ce musu ina kwana ya aka tashi ya gajiya ya aiki to ni baba zan fita to haka nake gaishe su sannan kuma in mutane a waje ne kuma nakan ce musu ina kwana sir ko kuma ina kwana madam saboda ina ɗan basu wancan darajan saboda ni masu san cewa eh na san me nake yi so abun da nake yi kenan dan na tashi da safe ko da rana in zan yi gaisuwa.

Inda nake bikin ranar haihuwar mu shine gaskiya ana samun kaza, a samun ku tolo-tolo a yanka a soya. In an soya za'a samu kayan sanyi sannan kuma sai in gayyaci maƙwabta na da kuma iyalai na su zo sai mu kira mana DJ wanda zai bamu sauti mu yi shagali tare da ’yan uwa saboda shi bikin ranar haihuwar mu ba abun da za'a dauke da wasa ba ne sau ɗaya yake zuwa a shekara kuma tun a ranar da aka haife mu ne muna murnar sa sosai.

Kayan ciye-ciye da na ke finso shi ne na fi son in samun ko ayaba ko lemu ko in samu mangwaro. Saboda in ina cin su wani lokaci in ina tafiya ina ci yana bani farin ciki sannan kuma baya sa ni in jigajiya ko kyiuyan yazuwa wurin da nake tafiya shi yasa nake son ciye-ciyen sabo.

Eh, ina iya busa tsaki. Misali in an yi min abun da bai kamata ba, in ya ɓata min rai, farko inda zaka gane cewa na ɓata rai sai na busa tsaki. Amma kuma wani lokaci kuma in kuma, eh, in na yi tunanin abin da ya faru a baya, wani lokaci yakan sa ni na busa tsaki. Ko kuma in na yi kuskure ni da kaina ma ina iya busa tsaki.

Buki da na fi so shine bukin Kirsimeti saboda bukin Kirsimeti shine bukin da ni nake so a rayuwa na domin menene a ranar can ne muke haduwa da abokanai da iyalai da abokanayin iyalin mu gaba ɗaya su hadu wuri ɗaya mu zaune mu zauna muna hira muna farin ciki muna shagali muna tunawa ranar haihuwar Yesu ta Kiristiyaniti.

Gaskiya ni ina jimre zafi sosai, amma kuma ba kowane irin zafi ne nake jimre wa ba. Misali, in abu ya dame ni cikin zuciya ya min zafi sosai wani lokaci, inda nake yin na haƙuri da abun ne shine na yi nisa daga abun ne wani lokaci kuma, sai na ƙoƙari na mance da abun ne, saboda ya daina min zafi, shine kaɗai inda nake jimre.

Eh ina amfani da matashin wuya, saboda in ban yi amfani da shi ba, idan na kwanta yana sa wuya na na min ciwo. Saboda haka yana da kyau ma, mutum yana da matashin wuya, in yana kwanciye ko kuma in yana hutawa saboda shi ya fi kawo wa mutum balance, in zai kwanta ko kuma in ya kwanta. Saboda haka gaskiya bana wasa da kwanciya da matashin wuya.

A'a ina kawowa gidanmu sosai akai akai saboda na san abin da ya kamata ni in kawo abinci gidanmu saboda in kula da iyaye na, in kula da yara na sannan kuma in kula da kai na. Saboda haka na kawowa da safe, na kawowa da dare domin da rana bana samun lokaci na zauna gida ina wajen aiki gada gada.

A'a ina ƙoƙari da kwana kullum kan gaskiya. Ina kwana da safe misali ace rana Asabar, domin rana Asabar bana fita aiki amma kuma mafiyawa ina kwana daddare ne. Gaskiya kwana kullunkan ya zama mini dole saboda kalan aikin da nake dinnan yana buƙatan kwana da kullum.

Eh ina cin tafarnuwa sosai ma in misali aka same shi cikin miya ko kuma aka soya mishi da doya da yaji. Gaskiya yana burge ni, ina son ƙanshin sa, yana bani farin ciki idan ina ci. Saboda haka har abin iya zai zama na ya saba min ko a sanyi ma ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa na maganin sanyi, tafarnuwa na maganin mura. Saboda haka yana da kyau mutum ya ci ko miya dai ko daya su biyu dai yana ɗan tafarnuwa dinnan yana ci, yana gera lafiya.

Na fi so zuwa shagon siyan kayan aikin takalma na. Na je na siya fata, na je na siya, ah, sol sannan kuma na je na siya gum da zan manna, ah, takalma da shi. Wani lokaci kuma na iya na je na siya fin da zan manna abubuwana da shi. Saboda haka shago da na fi so zuwa kenan.

Ina yawan ajiye hotunan wayana a Google Drive ɗina ne, saboda ina ajiye su a wurin ina son duke lokacin da nake zuwa bukatan ɗauka, zan iya shiga na ɗauka. Saboda haka, wurin ɗin ya fi mini tsaro a wajen ajiye sannan kuma ya fi mini sauƙi in ina bukata, zan iya in je in ɗauko shaf a ciki.

Eh muna sa unifom a wajen aiki. Dalili da ya sa muke sa unifom a wajen aiki shine ya kamata a cikin ma'aikata wanda sun san abin da suke yi, ya zama na cikin unifom na su su ke a wajen aiki. Sa'an nan kuma duk inda kake tafiya an san cewa eh, ga ma'aikata ne a wani wuri. Muna da lambajin mu mun rijista da CAC. Gwamnati ta san da mu, so gaskiya unifom kan dama ya zama wajibi ne amma muna da shi.

Abincin gargajiya da na fi so shine na fi son ɗanwake da kuma na fi son doya da abakuru da mai. Su ne abincin gargajiya da na fi so saboda ina ci su gaskiya. Ina jin daɗin ci sannan kuma yana bani farin ciki sannan kuma yana bani sauƙi wajen ci. Tun ina yaran taka abincin da nake son ci ke nan. Kuma wanda tokka abincin, abincin na mama na ne.

Eh ina duba daftarin kuɗi. Dalilin ne sa nake duba daftarin kuɗi saboda waɗansu kuɗaɗen daba anan ba ana iya yin kuɗaɗen da bashi bane. Ana iya yin kuɗi fake kuɗi, kuɗi da bai kamata ba. Ana buga jejin kuɗi wani lokaci kuma kuɗin ɗin kuma zaka samu ma. Daftarin ɗin babu shi yasa nake yawan duba. Nun duk kuɗin da bai daftari ba kuɗi bane na gaskiya, ba kuɗi bane na kwarai.

Gaskiya ina jin farin ciki sosai saboda ba ranar da ya fi rana albashi ya kawo farin ciki da kuma jin daɗi. Saboda ranar da za a biya ka albashin ka, kai ma kasancewa za ka biya bashi gadon da aka yi bin ka. Sannan kuma za ka yi amfani da shi ka kula da iyalinka wani lokaci kuɗin makarantar yara, wani lokaci kuma kuɗin jinya ko kuma kuɗin wutar lantarki ko kuma za ka biya kuɗin ruwa da ka yi amfani da shi. So yana da kyau a ƙaɗin nan mutum ma ya dinga samun farin ciki. Misali ranar da ya sa ranar da za a biya shi ne shi ya sa ni komiya za a yi da ni. Ranar da za a biya ni albashi na, ba na taɓa wasa da wancan ranar. Ina jira ne gadon gadon daga an biya ni saboda, um, dauki kuɗina in biya bukatun da ya kamata na biya da shi. Shi ya sa ranar da za a biya ni albashi ina natsuwa ne na tabbatarcewa, eh.

Eh ina ƙare waya na daga ƙwayar cuta saboda ba na taɓa yarda na buɗe Bluetooth na ma wayan su suyi connecting sannan kuma ni ba na yarda na buɗe hotspot di na ma wayan su suyi connecting sannan kuma ba kowane na'ura bane nake da a saka min. Ko na'urar kwamfuta ne ba kowane bane nake da a saka min a ciki saboda me yasa? Saboda garin yi hakan ɗin nan mutum yana samun cututtuka ma wayan sa wani lokaci sai kaga waya ɗauke da kansa duka sabili da barin wayoyi su yi connecting ne.

Ina lullubeya da bargo sosai ma, saboda in ban lullube da bargo ba, yanzu hakan nan muna lokacin sanyi ne. In ba lullube jikina da bargo ba, gaskiya zan iya rashin lafiya, ko mura, ko kuma tari, ko kuma sanyin kashi. Shi yasa komin ya ya dai, dare yayi ina ajiye bargona kusa dani, saboda lullube jikina sannan kuma ina kokarin kiyaye kaina daga samun ciwon sanyi, ko kuma mura ko tari. To, yana da kyau gaskiya, mutum ya dinga lullube jikin sa, a hirma wannan lokuta.

Ina son kallon taurari gaskiya da dare saboda taurari su abubuwa ne wanda za ka so. Kallonsu suna haskaka duniya sannan kuma in ka na kallonsu, zai dinga ba ka wani kalan tunani mai daɗi da kuma tunani da in ka yi nazari a kan abu mai kyau sai kaga ka samu sauƙi ma kan kallon taurarin da ka ke yi. Saboda haka gaskiya yana da kyau ace mutum yana kallon taurari.

Haguwa da ni ke sayar da kasuwa gaskiya suna da yawa. Wani lokaci na kan tashi na je na siya kayan teburi. Wani lokaci kuma na kan je na siya kayan kicin, eh siya su magi, suya tarugu, daddawa, albasa, da su kabeji, da salat. Wani lokaci kuma na kan je kasuwa na siya kayan sakawa, na su gwando, riguna da kuma gajerun wandon ciki. Wani lokaci kuma na kan je na siya na'ura ne na kwamfuta, saboda na biya bukata kamar misalin ko USB cable, ko ah TV, ko na siya laptop, ko na siya waya, ko iPad, ko iPod.

Lambar mu mai albarka shine lamba tara. Shine lambar da eh kasa mu a wajen aikin mu. Za ka iya kasa mu sauki wajen aiki domin ba mu cika tara tarkace aiki a cikin eh lambobin ɗin sannan kuma su ne muke yi a aji aikin masu sauki.

Ina amfani da matashin sosai saboda in bai amfani da su ba, ba zai kawo min sauki wurin aikin da nake yi ba. Shi yasa komi ya ina iya ƙoƙari na naga nayi amfani da matashin. Sannan kuma in bai amfani da matashin ba yana sa aikin yana yin baya baya, ba na ganin saurin aikin.

Lokacin da na kamu da murra bana ɓata lokaci, ina iya ƙoƙari na, ga na yi sauri na je duk inda na san akwai likitoci na je na gaya musu da amoyi na na gaya musu ga yanayin da murran yake min, ga yanda kuma, yake fitina na. Ko mai yoyo ne yana yoyo a hancina ko ya yi duk inda yake dai nakan iya ƙoƙari na, na fahimtar da su su san wana irin murra ne ka damuna saboda sai su nema min magungunan da za su sani samuwar kasuwa.

Na fi so amfani da fanka saboda fanka sanyinsa da dan sauƙi ne. AC kuma sanyinsa yana shiga har cikin kashin mutum wanda idan mutum bai yi hankali da yawan amfani da shi ba ma, na fahimci yana kawo ma mutum sanyin kashi sannan kuma yana kawo ma mutum ciwon sanyi. Sauko miya dai ina iya ƙoƙari na naga na tabbatar da cewa na kunna fanka na ne ban yi amfani da AC ba. Kafinnan inyi amfani da AC sai inna tabbatar zan fita daga ɗaki ne sai in kunna ɗaki a daɗaɗɗau sanyi haka sai na dawo na kashe na zauna sai na kunna fanka na.

Yanda nake tafawa shi ne zan zo na ba ka hannu ne mu tafa da kyau inda ya kamata mu yi gaisuwar muyi ma'amala mu tambayi iyalinmu dukamu sai mu ɗan bama juna wuri. Kaman misali, ni bana cika son hira da yawa da mutum da na tafa da shi kuma ban wayeshi ba.

Yana amfani da babban waya ne na kamfanin Tekno wanda aka ƙera shi, ana kiransa Spark 10C. Sannan kuma wayadin yana da memory 128 gig. Sannan kuma yana da RAM nashi 8 gig RAM. Sa'annan kuma yana da kyamara mai haske wajen ƙima nin 40 megapixel. Kuma yana da batiri 5000 milliampere. Yana jimawa gaskiya sosai.

Ina share daki na gaskiya sosai akai-akai saboda share daki wani abu ne wanda ya kamata mutum yana, yana son yi saboda tsabtace, tsabtace daki. In kana yawan barin daki ma da datti ma yana kawo talauci sannan kuma yana kawo cututtuka a wajen da mutum yake kwana bai kamata ya ce yana bari da datti ba.

Eh ina yin addu'a kullum. Idan na tashi farko da sassafe abin da nake yi ƙena, nakan yi addu'a na ce ma Allah na gode da ya tashi dani ya bar ni cikin masu rai da lafiya. Sa'annan kuma na biyu shine, idan na je wajen aiki kafin na fara aiki ina yin addu'a. Bayan na tashi ma nakan yi addu'a in ce ma, gode ma Allah da ya bar ni na gama aikina yau lafiya. Ga yanda zan tafi gida kuma, ya kiyaye ni daga ko hatsari ko daga mugayen mutane a kan hanya. Sa'annan kuma, idan na dawo gida ma nakan sake masa godiya akan ya kawo ni lafiya. Bayan kuma zan kwanta kuma still ma ina yin addu'a gode masa cewa na gode da ya kawo ni har wa dare dinnan, kuma ya kiyaye ni a dare dinnan da waye gare da lafiya.

Ina goge hakora na sau biyu ne ko wane rana a iri. Da safe na kan goge don na tashi daga bacci saboda idan ban goge hakora na da safe ɗinaba bana jin sannan. Nan kuma yana sa bakina ma na wari bana iya yin magana da mutane yadda ya kamata. Saboda haka gaskiya da sassafe ina farko bana wasa da goge hakora na da safe. Sannan kuma na biyu da dare bayan na gama cin abinci kafin na na kwanta na yi bacci ina tabbatar cewa na goge hakora na.

Kukan zakara da safe duk muna kiwon kaji ma a gidanmu. Saboda haka kukan zakara ba wani sabon abu bane wanda nake ji. So kowane safe kan kukan zakara dole ne sai na ji a gidanmu domin muna kiwon zakaru. Sannan ma maƙwabta na ma akwai kaji a gidansu. Sannan kuma su na suna da zakaru a cikin kajin gidansu. Saboda haka kowane safe ina jin kukan zakaru.

Eh ina zuwa gidan fim kallo gaskiya amma mafi yawa abun da ke kani zuwa gidan fim kallo ba kallon irin finafinan ko Indiya ko China wannan ba ne. Abun da yake kaini gidan fim shine in na zuwa gidan fim kallon wasan kwallon kafa ne. Kaman jiya mana je kallo gidan fim na je kallon Champions League saboda jiya ne aka juya gabaki ɗaya a Champions League za a shiga knockout stage ne. Jiya anyi qualifying daga groups ne saboda haka ni gaskiya ina son zuwa gidan fim.

Launin tawada da nake amfana da shi baƙi ne, saboda tun da aka haife ni ma akwai alamun tabonsa baƙi a jikina, shi yasa ne komai na ma in nayi, ina son baƙi-baƙin launi. Ko ɗaki nama kamar da ɗazun na shaida muku a ɗakin nama akwai baƙin launi da fari launi da yake jikin ɗakina.

Gidanmu na da irin bakaken ƙasa dinnan wanda ke yin tabo in anyi ruwan sama dinnan. Saboda haka lokacin damuna gaskiya in ruwa ya zubo a gidanmu, muna iya don samun matsala saboda wani lokaci zaka yi tsansi haka faɗi ma in ruwa bai gama bushe ba. Domin kasan din baya shanye ruwa da wuri yana sa tabo jiki yayi tsansi.

Eh, da gaskiya mu na raba abinci da mutane amma da shike yanzu zamani ya bace da kuma duniya ya bace. Wani lokaci in ka ba mutum abinci ma baya ci zai je zubar ne, kuma ya je zubar nan kuma a tsara na su. Komi ya dai mutum zai dafa abinci yanzu mu na dafawa daidai bakin mu ne in kuma in za ka ci abinci a gidan mu in ka zo, in ka zo dafawa mu na tambaya ko a sa abinci a do kai saboda kar a ji a saka kuma kai ba ka ci ba.

Eh ina iya ɗinka tufafi. Dun dama ne na koya aikin tela saboda haka. Wan su tufafi nama in suka ɗan zarinnin ya ɗan gunce, ni da kai na ne nake ɗinkewa. Sannan kuma yanzu abun da nake ƙoƙarin koya shi ne in koya inda zan ɗinke tufafi wanda ba taba dinga su ba ni na yanka na ɗinka.

Eh muna yin wuta da itace. Dalili da ya sa muke yin wuta da itace shine kalar tukunyan da muke amfani da shi muyi girki babban tukunya ne domin a gidanmu muna da yawa. In muka ce za mu yi amfani da gas muyi girki kuma tukunyan din bazai iya hawa kan gas cooka ba. Shi ya sa muke amfani da tukunyan murhu wanda ake yin murhu guda uku. Sai a ɗaura tukunya a kai a yi girki.

Eh ina iya tsalle igiya eh, saboda ni tun ba'a yana kankanta a makaranta mu wasan da muka fi saba yi kenan akan ɗauko igiya sai muna tsalle su. So ni abun nan baya bani wuyan tsalle ba. Ba kamar wani aboki na Emmanuel shi kan gaskiya yana da baiwar tsalle igiya. So gaskiya ya mukan gwani ne a wancan ɓangaren.

Eh, wani lokaci ina iya samun horo kam ma ni da gaskiya bana cika son ƙetare dokokin aikina saboda bana son horo. Domin ina samun horo wayanda suke ƙasa da ni, su ma ba za su ji daɗi ba sannan kuma zai sa ni za su renani. Saboda haka kuma ina cin girmana saboda kiyaye abubuwa kamar horo.

Ba na jin tsoron komai saboda abin da mutum ma zai ji tsoro a duniyar nan karshen ta shine mutuwa kuma mutuwa kuma ko ka ji tsoro ko ba ka ji tsoro ba zai ɗauke ka. Saboda haka ni ina rayuwa na ina rayuwa na dai don gorgordo ba na son matsifa ba na son tashin hankali ina yin sannan yanda ya kamata. Saboda haka ba na tsoron komai mene ne kan duk yanda abubuwa suka zo haka nake ɗaukan su. Sannan kuma kullum fadana da addu'ana shine in abu zai zo hanya na ya zo min ta hanya mai kyau ya zo min ta hanya alheri sannan kuma ya kawo min ci gaba sannan kuma ya kama duniya salama da ci gaba.

Eh gaskiya kamba karya ne. Ina tafiya da sauri. Dalili daya sa nake tafiya da sauri dinnan ni kuma a jinina ne. Na tashi tun yana kankanta in ina ya bu na ina ya bu da sauri sauri saboda ni ina dauki duniyar dinnan kaman babu lokaci ba. So duk lokacin da mutum ya samu kwai yayi komai da sauri saboda in bai yi da sauri ba lokaci zai iya wuce wa. Saboda haka ni ya abun din ma ya taimake ni sosai ya sa ni bana wasa da dama. Duk dama da na samu ina amfani da shi da kyau.

Abu da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka shine ka samu aboki wanda zai kula da damuwoyinka, sannan kuma zai taimake ka, sannan kuma zai ba ka shawara a lokacin da ya kamata. Amma kuma idan ba ka da aboki da zai ba ka shawara ko kuma ya kula da kai ko kuma ya ba ka shawara a lokacin da ya kamata, gaskiya abokantakancen babu mahimmanci. Amma kuma in dai akwai mahimmanci, zai ba ka shawara, zai taimake ka, sannan kuma in ya ga kana cikin matsala zai san da za ku nemi mafita.

Inda nake yanke shawara aiki shine na iya koƙarina in tabbatar cewa na yi bincike akan abun da ni nake so in yi. In na yi bincike sai na duba menene zai biyo baya, ko za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba. In ba za a samu matsala ba nakan yi shi a gurguje. In dai ba za a samu matsala kuma nakan nemi hanyar da zan iya shi ba tare da in samu matsala ba.

Na fi son miya mai zafi saboda in ina cin miya mai zafi, yana ƙara bani, bani babban sha'awa na ci da kyau. In kuma babu zafi kuma gaskiya bana iya ci sosai saboda me ya sa? Saboda bazan ji irin sha'awan ci dayawa ba saboda babu zafi kuma ina son samo da barkono, ya ji barkono.

Kayan daki da na fi so, shine na fi son gado, da kuma pillow na, da hufa na. Saboda, su ne abubuwan da nake amfani da su nan samo rage makayi na tunani da kuma rage makayi na tension. Misali ko a wajen aiki ma in naje, in babu kayan music, bana jin daɗi.

Gaskiya ina kuka lokacin yankan albasa saboda yana shiga idona kuma yana da zafi. Amma kuma yanda na ji ake faɗa akan cewa kuka da mutum yake yi lokacin yanka albasa nan ma yana taya shi cire cututtuka ne daga idanun mutum. To ina fata indai haka ne, to gaskiya kan Alhamdulillahi gashi cewa muna yanka albasa kuma yana sa mu kuka.

Kujeru na gaskiya suna da daɗi, suna da laushi kuma in mutum ya kwanta kai gaskiya zai ji ya samu sauƙi. Sannan misali in ka ji gajiya a jikinka in dai ka zauna kan kujera tabbas za ka ji daɗi, za ka ji laushi. Shi yasa ni in na dawo daga wajen aiki in na gama wanka sai na zauna kujera na na huta minti goma sha biyar tukuna na canja wurin da zan zauna ko in je in kwanta.

Ina son ɗakina yayi haske, me zai sa ni zan ce ba na son ɗakina yayi haske. Dalilin da na so sa ɗakina yayi haske shine duk wanda ya zo ɗakinka zai darraja ɗakinka kuma sannan kuma ba zai rena ka ba. Shi ya sa nake son barin ɗakina da haske sannan kuma abu mai kyau ne ace kaima kabar ɗakin ka da haske domin ko kaima in ka kalla zai baka farin ciki.

Abun da yake ba mu kwari gwuiwa aiki shine, in misali ni da abokanai na muna aiki tare a wajen aiki saboda kowa da nasa baiwa da Allah ya ba sa. Akwai wanda sun iya aiki da sauri, akwai wanda kuma sun iya aikin sosai, amma ba su iya aiki da sauri ba. Akwai wanda kuma sun iya aikin da sauri, kuma sun iya aikin ne sosai. So baiwa daban daban, san nan kuma muma muna koya abubuwa daga junan mu. Akwai abin da sun iya wanda ni ban iya ba, akwai abin da na iya wanda basu iya ba. Saboda haka suna koya a gwaje na, nima ina koya a gwajen su da hakan ne.

Fure da na fi so na son fure mai jan launi sannan kuma wani lokaci ma na iya son fure mai farin launi saboda irin wancan fure ɗin na ko budurwa na mata tana son indin ga kai mata. In na yi tafiya na canje ko lambu inda na samu fure sun tsira, na iya cire fure ɗin kai mata nuna mata cewa, "Eh na son ta nima ban man ta da itaba." Man na kai mata tana farin cikin ƙaraba tana jin ɗadi ita ma.

Yanayi da na fi so shine yanayin kwanciyar hankali, yanayin farin ciki, yanayin da za mu zauna tare da ’yan uwa, muna ci, muna sha, ana ma'amala, ana ba da shawarwari, ana neman mafita, ana neman kuɗiya lokaci guda. Sune irin yanayin da na fi so, da kuma ace mutum na tare da iyalinsa, suna kallon TV, suna dariya, suna farin ciki. Ba yanayin da yake wancan jin daɗi ace kana tare da iyalin ka lafiya ba matsala akwai farin ciki.

Kai ina iya hawan keke sosai gaskiya. Ni tun a yara ta kanama ina hawa keke. Saboda keke muke zuwa yawo, mu je kogi, mu je muyi rigingigen keke nina abokanai na tun muna 'yan kankane muna 'yan yara. Abin da muke yike nan tare. Saboda haka gaskiya na iya tuƙa keke. Hawan keke abu mai sauƙi ne a wajena.

Yin taro a mako wasu biyu-biyu ne, saboda a wurin ce ne muke zauna mu tattauna me ya kamata mu yi, da abubuwan da ya kamata mu yi, sannan kuma don ba mu yi haka ba. Ana yawan samun matsala a wajen aiki saboda muyi taron a wurin da ake ba da lissafin abubuwan da aka kashe a baya, da abubuwan da za a kashe a gaba, da kuma abubuwan da zai kawo mana sauƙi a wajen aiki, da kuma abubuwan da zai ba da wahala a wajen aiki. A wajen duk muna tattauna duka, musamman me ne ya kamata mu yi.

Kayan marmari da nafi so shine akwai abarba, ina son abarba gaskiya sosai sannan kuma ina son, ah, albasa sannan kuma ina son cin, ah, mangoro. Wani lokaci kuma in sha lemu, wani lokaci kuma.

Abincin da na ke ci da safe wani lokaci yana iya bambanta, amma mafi yawa abincin da na ke ci da safe shine ina cin, eh, biredi ne da soyayyen ƙwai, da kuma ruwan zafi. Wani lokaci shayi wani lokaci kuma kofi.

Eh, ina ƙoƙarin koyan wata yare saboda mu anan yaren mu harshe daban-daban ne amma kuma yare ɗaya ne amma kuma akwai harshe da ake amfani da shi yana bambantawa saboda haka ina iya ƙoƙarin in koya ɗan yaren saboda idan na iya zan iya magana da kusan kowa. In fahimci me ake faɗa da mutanen anguwan mu da garin mu.

Ice cream da na fi so shi ne mai flavour ɗin ayaba, da kuma ina son ice cream mai flavour abarba. Domin su ne kalan, eh, abun marmari da nake so. Ina jin kamshin su in ina sha ice cream. Saboda haka ni ice cream, ma ina son ice cream yayi sanyi yayi kankara. Ba na son ice cream ya narke.

Na fi son zama a kujera saboda in na zauna a kujera na kan iya jingina jikina, in ji laushin kushin ɗin amma muyi yana taburma. Taburma na nan dab da ƙasa yana sa jikina na ƙara ciwo shi ya sa ba na son kwanta a kan taburma. In zan kwanta a kan taburma na fi son kwanta in taburman na kan yashi ne da kuma in ina da abin sanya kaina, amma haka ba kan yi, gaskiya a yana ba ni wuya na kwanta a kan taburma.

Muna da WiFi a gida saboda netwok namu a gefen inda muke ba yi da kyau. Amma WiFi yana taimaka mu samu saukin netwok, sannan kuma mu ji daɗin netwok ɗin inda muka haɗa da WiFi. Muma hana da WiFi kuma yana yawan bamu wahala. Shi yasa ko minane in zanyi, aikin zan yi aikin rekodin ɗina na selling shoma, ina amfani da WiFi na ne.

Yanayin aikin mu gaskiya bai da matsala, sannan kuma gaskiya, in mutum ba yana zuwa wajen aikin mu zai ji dadi saboda me yasa? Yanayin da muke yi abubuwa wajen aikin mu akwai tsari. Sannan kuma, muna yawan yin abubuwan da zai gamshe kostomomin mu, saboda mu muna darajanta kostomomin mu. Sannan muna iya kokarin mu, mu ga mummu su abin da ya kamata. Gaskiya judawali, aikin mu yana da kyau, kuma akwai nasara.

Sanda nake son yi, ina son yin wasan ƙwallon ƙafa sosai domin ni tun a kankani ma kalan wasan da nake yi kenan bayan na gama tuka keke ina buga wasan ƙwallon ƙafa ne. Wani lokaci kuma iyayen mu basu so mu dinga buga ƙwallon ƙafa amma mu dai komiyya muna ɗan taurin kai mu ketare doka mu je mu buga ƙwallon ƙafan mu. Mun buga ƙwallon ƙafan mu, mu je mu dawo in taras cewa mun buga ƙwallon ƙafa kuma wani lokaci suna mana duka amma kuma duk da haka baya hana mu. Har yazo ya zamana su ma sun zo sun gaji da mu suna barin mu yanzu mu je mu buga ƙwallon wasan ƙwallon ƙafa a lokacin da muke so mu je mu buga.

Ina salati sosai gaskiya, saboda salati abu ne aka ce wanda yake ƙara jini a jiki sannan kuma yana da daɗin ci. Misali kamar mu a nan gefen Arewacin Najeriya muna amfani da shi mu haɗa da abakuru, mu sa mai, mu sa albasa, mu yanka tumaturi, mu sa tattase gaskiya in mutum ya ci yana da bala'in daɗin ci. Zan so gaskiya ace ku gwada cin wannan abun nan ku ji daɗin da nima na ke ji. Salati ne abu mai kyau, salati ne abu mai daɗi.

Ina sauraron rediyo saboda akwai wasu labarai da ba zan iya ji ba sai tare da na saurare su a rediyo. Sannan kuma rediyo kala'a abun da na yiwo lokacin ina ji na so suna iya dan sa'a. Waƙoƙin tallace-tallace suna samarwa waƙoƙin zamani muna jin daɗin sauraron su. Sannan kuma ko wane labari da ake kira shafa labari shima ina son jin sa saboda rediyo ne ake iya kamawa a FM.

Ni wani lokaci ina da robot da nake ajiye wa na sa ya shi a ciki sai nake tofa yawon. Wani lokaci kuma ina tafiya in tofa yawon ya kama ni ina tofa yawon ne, na tofa yawon ne sai na tura ya shi ya rufe yawon ne. Amma kuma bani da wurin da takamaimai zan ce ina tofa yawun.

Abincin da yake sa ni na ji daɗi shine na samu shinkafa ko kuma na samu tuwo da miyan yakuwa da aka sa masa gyaɗa. Gaskiya ina jin daɗin cin abincin saboda me yasa? Yana sa ni ina yin wancan abincin din ne ina ci. Gaskiya in ina cin wancan abincin kafin na naƙo shi a lokutan lokaci.

Eh ina iya yin iyo, gaskiya ni gwani ne wajen iyo. Tun misali ace tun da lokacin da ina kankanta, a ba gaskiya iyo yana burge ni saboda tun ina ƙarami ma ina yi iyo. Sa'nan kuma abokana Ali, Ali ya iya iyo sosai a wurinsa ne nake koyan iyo. Yanzu haka ma ina bakin kogi ne ina yi wannan task din.

Eh to gaskiya hayaniya kan ba abun da mutum zai ce yana so ba ne. Hayaniya kalan abun da mutum daman komawa yana zai ce yana son kiyayewa, saboda yana kawo tashin hankali, sannan kuma yana kawo rashin salama. Toh, komin ya za a yi dai mutum ya dinga iya kokarin sa ya kiyaye hayaniya.

Na fi son fensir. Abin da ya sa na fi son fensir shine fensir na iya amfani da shi ina yin zane-zane, domin Ni kalan mutum ne mai son yin zane, ni kalan mutum ne mai son, eh, rubutu da fensir, domin yana da sauƙin gogewa amma kuma kana amfani da alƙalami kuma goge shi ba zai yiwu ba.

Eh ina kwana ciki, gaskiya ne na fi son in ga kwana ciki saboda kwana waje dinnan yana da ɗan hasari wani lokaci. Misali ace, ka zo ka kwanta a waje akwai kunamai akwai macizai suna yawan fitowa su ma lokacin zafi su zo su yi yawo a waje. To in ba a yi hankali ba kuma ana iya samun matsala da dare zai sami mutum. So saboda domin kiyayewa na iya abin da zanyi in kwana a ciki ko akwai zafi ko akwai sanyi. In akwai zafi in na shiga, in akwai wutan lantarki na buɗe fanka na sha iska. In kuma akwai sanyi nakan lulluɓe jikina da bedsheet ko kuma bargo.

Rubutuna gaskiya yana da kyau, ni ko adda naye na da iyaye nama suna yabawa rubutuna, cewa rubutuna yana da kyau. Saboda haka, ni in an tambaye ni rubutuna yana da kyau, ina amsa nace eh rubutuna yana da kyau saboda me ya sa? Saboda nima an yaba rubutuna shiyasa nima nakece rubutuna na da kyau.

Dani kalan mutum mai son zuwa wuri da wuri ne. Da nikan kome na ma ina son yin kome kan lokaci. Bana son ɓata lokaci wajen yin abu. Idan an ce za a yi abu ƙarfe takwas, ina iya ko karina in ga na isa wurin ɗin ma ƙarfe bakwai da minti hamsin da biyar. Saboda me yasa bana son yin in ana yin abu na jama'a ko ma abu na gayyata a bada lokaci kuma ni lokaci ya wuce ni bana son haka.

Eh, ina fatan haka kan gaskiya. Allah ya taimake ni, Allah ya buɗe mini hanyar samun ciyawa saboda lallai ba kowa bane yake samu haka. So in ni kuma na samu wannan zarafin din nan gaskiya, ina iya godiya ga Allah, na ce Alhamdulillahi saboda haka ya Allah ya buɗe mini hanya na samu ciyawan nan.

Eh, ina cire takalma a gida gaskiya. Abun da yasani ke cire takalma a gida saboda yakan ɗebo kura ya kawo cikin ɗaki in shiga da shi, kuma zan shiga takalma in yi amfani da su a cikin ɗaki. Ina tabbatar cewa na karkade su, na share su, babu kura, babu dattin ƙasa a jikin su kafin na shiga cikin ɗaki.

Eh to gaskiya ni ina jira alayi, ina da hakuri sosai. Bana son ƙeta re doka. Ina bin ƙa'idar layi. Sannan kuma in ina layi ba zan taɓa yarda a yi ciwaciwa wani yazo yashiga gaba na ba. Sannan kuma nima ba zan ce zan yi shi ka gaba wani ba. Ina so in bi layi, a je da layi, a yin dai kama ta. Saboda a samu zaman lafiya a yi komai cikin farin ciki ba tare da sai an yi hayaniya ko kuma an yi faɗa ba.

Ina zuba da shara, ina da kwandon zuba shara, so in na gama tarawa cikin kwandon zuba shara dinnan, nakan gangara a ko wani bakin kwari ne haka dinnan fadama a wurin ina ke zuwa na zubar da dattina saboda in na zubar a wurin din, in ruwan sama ya zo yakan tafi da su gabaki ɗaya ta cikin kogi.

Gaskiya ina sanya agogo a hannuna saboda agogo su suna cikin abubuwan da na fi so ma a wajen saka kayayyaki na. Saboda me ya sa agogo yana sa hannuna yayi kyau kuma ina son agogo mai tsada mai walƙiya wanda in na saka duk inda zan je an san cewa eh wannan agogo mai kyau ne kuma mai daraja ne.

Gaskiya, yanda muke kare kanmu daga sauro shine, muna amfani da gidan sauro, sannan kuma muna fesa magungunan sauro. Fesa magungunan sauro wani lokaci yakan kawo ma mutum mura, domin chemicals da yake cikin maganin sauro din ya na da karfi da yawa. Amma mafi yawa inda muke kiyayewa da sauƙi, shine muna amfani da gidan sauro mu kwana a ciki.

Abin da nake son canzawa a wurin aiki shi ne ina son canja kayan aiki misali irin su noturana da su a batirin mashin ɗina da kuma ina son canza generator na saboda sun tsufa gaskiya. Wani lokacin in ina amfani da shi ya kan iya ɗaukewa, wani lokacin ina amfani da shi ya kan tsaya. Shi yasa nake so na canja shi kuma ina fatan idan na samu kuɗi a cikin wannan shekarar zan canza.

Yanda nake ba da ra'ayi a aiki, bana ba da ra'ayin wulakanci. Ina ba da ra'ayi ne wanda ya dace ga aikin da ya kamata a yi, saboda a yi abin da ya kamata. Ma kuma wai in su suka samu su, suna ba da ra'ayin da bai kamata ba. In aka ba da ra'ayin da bai kamata ba, saboda ana gori da masayin da ake da shi a wurin aiki, yana kawo rashin ci gaba a gwajin aiki. Shiyasa ne in zan ba da ra'ayi, ina ba da ra'ayin da ya cancanta, wanda kowa zai ci moriyar ra'ayin da aka kawo.

Ina fison jan nama ne, jan nama saboda ni kalan mutum da ba na son kitse ne. In ina yawan cin kitse yana sani ina jike in kuma ina jike kuma ina yin muni ba na yin kyaun gani. Shi yasa ba na cika son kitse. Na fison ci jan nama ko kuma na ci naman kifi ko kuma na ci naman kaza. Sune naman da na fison ci.

Eh ina karatu sosai gaskiya ni ina son yin karatu saboda ni abunda na karanta a makaranta nama yana koya wa mutum son karatu. Saboda haka ina yin karatu kafin in kwanta, ina dayi bincike sannan kuma wani lokacin zan iya shiga yanar gizo na duba labarin wasu ƙasashe meke tafiya wasu ƙasashe kamar irin ƙasar America ko kuma ƙasar England na iya karatu yanzu meke tafiya gudanai sannan kuma lokacin ina son karanta jarida.

Gaskiya waya na kan ina amfani da shi kowane lokaci. Ni bai da lokacin da zan ce sau nawa ne nake amfani da shi. Ina amfani da shi da safe, ina amfani da shi da rana, ina amfani da shi da dare. Saboda shima ina amfani da shi wajen neman kudina na biya bukatuna. Shi ya sa ni bana yawan amfani da shi. Kuma mafi yawan wajen neman kudina yana cikin waya na ne. Saboda haka waya na gaskiya bana rabuwa da shi. Waya na shine babban aboki na. Shi ne naura neman kudina. Shi ne wurin da nake samu na yi nishaɗi. Shi ne wurin da nake samu na yi maganganu da mutane. Saboda haka gaskiya waya na kan na amfani da shi koyaushe.

Eh ina ajiye kwafin bayanan mu saboda watarana za a iya zuwa a ɗauko maganganu ace ba haka bane amma kuma ina ajjiye kwafin ɗin yana nan cewa eh ina da dalilai da zan iya nuna misali in an zo an samu matsala a gaba ko kuma an samu canji ko kuma an samu ƙera da za a yi. Ina da hujjoji da kuma inda za'a yi tabbatar ma mutane cewa eh abin da nake fadi daidai ne ko kuma abin da yake yi nake yi daidai ne. Niakwai kwafin abubuwan da na ajiye su daga baya saboda nuna cewa eh daidai ne kuma gaskiya ne.

Yanda nake magance koke-koke shine, na kan bi komi a hankali, na kalla yane yana yin koke-koken zai je, idan na bi a hankali na kalla yanayin da koke-koken yake tafiya, sai in san kuma wane irin wayo zan yi amfani da shi, na magance wannan koke-koken ɗin nan. Saboda ba koke-koken da baida hanyar da ake magance shi.

Idan abinci ya ragu wani lokaci nakan iya sa shi cikin friza, eh saboda karya ɓaci. Wani lokaci kuma in ya ragu nakan je na bawa makwabtan mu su ci. Wani lokaci kuma in na ga ba abincin da zan iya bawa makwabtana bane, nakan bawa dabbobi su ci kawai gaba gida. In kuma abincin in ya ɓaci ne, ina zubarwa ne.

Eh, ina ci ma manufar tallace-tallace saboda a tallace-tallace dinnan za ka iya gani abunda kake so ko kuma za ka iya gani abunda zai ƙara maka ilimi ko ƙarin fahimta saboda haka gaskiya ne manufar tallace-tallace na yawan ci masu sosai saboda in ban ci masu ba ni na san cewa bazan koya abunda nake son koya ba lokacin da ya kamata kuma yana ƙara koyo.

Ina da son kyautan bada, bada kyautan sutura, ina da son bada kyautan abinci sannan kuma ina da son bada kyautan kuɗi. Amma kyautan kuɗi kamba a kowane lokaci nake bada kyautan kuɗi ba saboda me yasa? Wani in kana basu kyautan kuɗi ranar da ka zo baka basu kyautan kuɗi ba zai ga kamar ka yi baka basa abun da ya kamata daman ka basa bai san ma daman taimako ka ke masa ba.

Teburinmu a wurin aikin mu gaskiya teburi ne mai kyau. Babban teburi ne wanda za ka iya kai nasu ka baje komai, kome da komai na aikinka. Ku ma yana nan tsaf baya da datti. Kome a kan tsari yake. Duk abin da kake so ka yi amfani da shi na tsara su ne a kan teburin inga bakidaya kuma kowanne da sunayensa a jikinsa. Saboda duk abin da kake nema, in kana neman spana ne za ka ga naman da ledan wurin spana. Spanoni ne inga bakidaya na ke ajiye wurin. In kana nema almakaci ne duka wurin tebur ne za ka samu na manna almakashin. In ka je ta wurin ne almakashi ne kala kala za ka samu a wurin ne. Sannan kuma in kana neman ko fensir ne kake nema duka na tsara kome da kome saboda kome yake a kan tsari.

Eh muna da manufa na wata-wata. Abun da ya sa muke sa manufa kowane wata saboda mu san me ya kamata muyi a wannan watan nan, mu san me ya kamata mu samu a wannan watan nan, mu san me ya kamata mu kashe a wannan watan nan. Shi ya sa muke zauna muke tattauna tsakanin mu ma'aikata muyi shawarwari da junan mu, muji yana ya kamata muyi abubuwanin sannan kuma sai mu haɗa kai sai muyi duka tare.

Yanda muke aiki tare da ƙungiyar mu shine akwai haɗin kai sosai gaskiya. Ba mu wasa da maganar haɗin kai, saboda haka ce duk inda akwai haɗin kai akwai sauƙin samun aiki ko kuma sauƙin biyan buƙata ko kuma sauƙin yin abin da ya kamata a yi. Saboda haka mu a nan wurin aikin mu muna haɗa kai ne muyi aiki ɗaya, duka mu muna taruwa akan aiki ɗaya. In mun gama sai mu canza wani aiki, sai mu sake mu taru akai muyi mu gama yafi mana sauƙi.

Eh gaskiya ina ƙoƙarin rufe bakin lokacin hama saboda in ba ka rufe bakinka ba wani lokaci ko ƙura ko datti ko kuɗa ko wani kwari zai iya shiga bakinka sannan kuma zaka iya ka dauki za ka yi ka shaki wani abun da bai kamata ba iska da yake busowa sannan kuma za ka kuma ka ba ma wani cuta in ba ka rufe bakinka ba.

Eh ƙwarai kuwa, ina da dabbar gida. Ina da kare, ina da kuma zomo, ina da kaji. INa yawan kula da su, wanda ya kamata wani lokaci da yamma nakan ɗauki karnuka na mu fita muɗan zaga gari. Mu kula da su, mu basu abinci su kala yanayin gari. Saboda haka dabbar gida yana da kyau, yana da amfani sosai amma sai da in mutum ya iya kula da su.

Ni na fi son miyan alayyahu ne da ya kuwa da gyada da kuma kifi a ciki. Saboda wancan miyan can in ina cin su kwana ɗaya biyu, za ka ga na fara ƙiba, za ka ga na fara kumatu, za ka kuma na fara haske. Shi ya sa na ke son wancan miyan can. Ko mata na ma ta tabbatarce wa, eh wancan miyan can shi ne miya da na fi so. Duk lokacin da inta yin min wancan miyan can tana kallon da na ke lashe hannuna, na ke lashe kwanuka.

Kullum ina fara aiki na karfe tara da safe ne, domin kafin na na wurin aiki sai na share gida, na yi gaisuwa, na yi wanke wanke, na dafa abinci, na sake na kai yara makaranta kafin na na je wajen aiki. Yasa wani lokaci kafin na yi saurin aiki yana ina i sa karfe takwas da rabi. Wani lokaci kuma ina yi sa karfe tara ne sai na fara aiki a lokaci ɗaya.

Inda nake cin abinci a wurin aiki shine a kwai wata maƙwabtanmu da take saida abinci. So in nazo kawai in min waya kama ni, misali ya ce irin ƙarfe sha biyu na rana mafiya, a lokacin ne nake zuwa na nemi abincin da zan ci. Shi yasa ina dan jin daɗin a wurin aikina saboda akwai masu saida abinci kusa dani. Ma wani lokaci tana iya bani abinci bashi idan bani da kuɗi a wurina.

Eh ina mike jiki da safe saboda yana da kyau ma jikin mutum. Yana da kyau mutum na mike jikinsa saboda akwai wasu cututtukan da zasu iya kama mutum in baya mike jikinsa. Sannan kuma a matsayina na matashi da dan karfi ina jikina, na san cewa mike jiki na da amfani sosai. Wani lokaci in na gams mike jikina ma ina iya zuwa buga bal kuma ƙare.

Mafi yawan farkawa na farkawa karfe biyar ne da sassafe. Da na tashi karfe biyar da sassafe, zan yi addu'a, in nayi addu'a sai zan huta, in dan ɗauki takardu ko jarida na karanta kuma in na gama karantawa sai na fito ɗaki nayi gaisuwa da iyayena. Bayan nayi gaisuwa da iyayena sai in yi wanke wanke in samu in dafa abinci mu fara shirya yara zuwa makaranta.

Wasan da nake yi a wa je kullun kullun shine wasan ƙwallon ƙafa, wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan rige-rige. Don ni na iya rige-rige sosai sannan kuma na iya buga wasan ƙwallon ƙafa. Sune wasa da nake yi kuma ni gwani ne a wajen yin su. Yanzu haka ma in na tashi daga abin da nake yi dinnan ba, zan je buga wasan ƙwallon ƙafa din ne saboda in samu warwarewar jiki sannan kuma in samu ƙarfin gwiwa.

Eh na iya kunna wuta sosai ma, misali in zan je eh dafa abinci dole ne in kunna wuta. Dole ne zan buƙaci haske ko wutar lantarki ko wutan kandir ma na iya kunnawa. Saboda zama ba tare da kunna wuta ba ma akwai damuwa. Eh kuma ni namiji ne ya kamata in iya kunna wuta.

Eh to gaskiya ina karɓa aiki, ina karɓan kira a wajen aiki sosai. Ba zan iya lissafa so nawa nake karɓa aiki, kira a wajen aiki ba. Amma dai wani lokaci ina iya samun kira a wajen aiki yafi sau sha biyar a rana daya. Wani lokacin ma baya kai wa, wani lokacin ma har in tashi aiki ma ba wanda yake kira na in ba mata na ba a wajen aiki. Saboda haka wani lokaci bana sa lissafin mutanen da suke kira na da kuma yawan mutanen da suke kira na. Amma na san dai ana kira na sosai a wajen aiki.

App dana ke amfani da shi don yin sakonni ina amfani da WhatsApp ne wani lokaci kuma na amfani da Facebook. Amma yanzun ba na amfani da Facebook na saboda anyi disabling na Facebook ɗina. Ban san dalilin da ya sa ma su ka kulle Facebook ɗina ba. Amma yanzun na kuma amfani da Instagram da kuma Twitter. Su ne app dana ke amfani da su don yin sakonni. Sannan kuma na iya amfani da normal messaging app na waya na, na tura sakonni ma mutane ko abokanai aiki ko kostomomi ko iyalaina.

Abun da nake yawan ci a wajen aiki shine ina iya samun ci doya ko kuma na in samu in ci dankali soyayye, in samu coke ɗina na sha. Sune abubuwan da nake yawan samu a wajen aiki na ci. Wani lokaci in na jin yunwa ya kama ni sosai, ina neman abun da zai rike mini ciki, sai in samu tuwo da miyan alaiho da yakuwa da kifi a wajen maƙwabciya talo a aikin take na ita sai da abinci.

Amfani da intanet koyaushe a kullo yaumin saboda intanet yanzu yazo ya dawo abun da dai ya haɗu da rayuwar ɗan adam ne wanda ɗan adam ba zai iya rabuwa da shi ba saboda me yasa koyaushe ɗan adam sai yayi bincike inda kuma mutum zai samu sauƙi da ansan dai abun da yake bincika sai ya shiga ta intanet ya samu abun da yake nema inda yake so.

Makullan mu ba ni da wurin da na ke ajiye shi. Ina tafiya da makullan mu. Kowa na da makulla a cikin gidan mu, makullan ɗaki. Saboda haka kwanaki da muna ajiye makullan mu a ƙarƙashin kafet ɗin mu ne a bayan ɗaki, sai yazo ya zamana a kwai wanda su ke lekan mu suka zo su kasancewa ga inda mu ke ajiye makullan mu sai su so suna mana barnaba in ba mu gida. Tun daga lokacin sai muka siya makullan da yana da kiwo jin guda biyar. Na dauki guda ɗaya na ba ma mama na, na dauki ɗaya na ba wa baba na, guda ɗaya na ba ma yaro na na farko, ɗayan din kuma na ba ma yaro na na biyu sai ɗayan din kuma yana tare da ni. Hakan ya fi min tsaro hakan ya fi mini komai. Ba na ajiye kina ko makulli na a wani wuri. Kowa na da shi a hanunsa. Duk inda za mu je ko duk inda za mu fita kowa na ya san yana da makullan shi. Duk lokacin da ka dawo sai ka yi amfani da makullan mabudin makullan da za ka baka sai ka buɗe ƙofa ka shiga.

Wasa da na fi so gaskiya ƙwallon ƙafa ne. Ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda wasan ƙwallon ƙafa kalan wasa ne wanda zaka buga tare da abokanai. Bawwai wasa da zaka buga kai kaɗai bane. Abokanai za su yi maka passing sannan kuma kuma zaka musu passing ko da kuna rikici da mutum ne, inda a hadu a ƙwallon ƙafa rikici yana ƙarewa. Shi ne ƙadai wasa da yake sasanta rikici da fada. Saboda haka ni na fi so in ga buga wasan ƙwallon ƙafa ne. Ya fi kawo farin ciki da kwanciyar hankali.

Ina cin cittan minci sosai gaskiya a abinci. Citta a abinci yana gyara abinci domin ni kalan mutum ne mai son borkono da zafi kuma a abinci. Ina cin abinci ina samun zafi. Cikin cin abinci yana ƙara bani sha'awancin abincin ne sosai. Idan kuma babu zafi sosai kuma ko kuma babu cittan minci ko borkono a ciki, ba na jin sha'awan cin abincin ne sosai.

Kudin wutar lantarki na awa ta bai da takamaiman kudi. Wani lokaci suna kawomin dubu goma sha biyar na cewa Zambiya a karshen wata, wani lokaci kuma suna kaamin cewa dubu takwas Zambiya, wani lokaci kuma suna kaamin cewa dubu ashirin Zambiya. Saboda haka, ni ba ne da takamaiman kuɗin wuta da na ke biya, amma dai komin ya kalilan cikinsu daga bakiɗiya. Dubu goma ne su ke kawo wa wani lokaci.

Eh gaskiya ne, ina musafaha da mutane sosai. Saboda shi rayuwa din nan yana da kyau, kai musafaha da mutane. Don baka san waye ne gobe zai taimake ka ba. So idan kana haka kuma kai dole ne kai ma wata rana za su a yi musafaha da kai kuma a taimake ka. Shi ya sa ni na fi son yin musafaha da mutane.

Eh ina iya amfani da kwamfuta sosai ma. Yanzu hakaɗin nama da nake recording ɗin da nake muku magana ina kan na'urar kwamfuta ne nake graphic design. Saboda da na'urar kwamfuta ne nake yin graphic design ina, nake yin mining ɗin crypto na, nake dan kuma video editing ina. Gaskiya ina da ilimin na'urar kwamfuta.

Ina zuwa kasuwa mafi yawa ranar Asabar ne, saboda ranar Asabar za mu je da ni, da matana, da yarana, da mamana, da babana duka za mu je. Kowa zan kai sa, ya sayi abubuwan da yake so ya ɗauka. Duk abubuwan da suka ɗauka kuma ni sai na haɗa kuɗin ga baki daya sai na biya kuɗin, sai mu tattaro mu dawo gida. Su matana su abin da suke saya shine za su saya kayan abinci, kayan wannan ɗaki. Ni kuma in na je sayayya kuma ina saya mana suturar sakawa. Domin ni na iya saya musu sutura saboda haka su kuma sun yarda da ni suna bari na na saya musu sutura.

Ina, eh na iya tuƙin mota gaskiya kam. Tuƙin mota na koyi tuƙin mota a shekaru biyu da suka wuce ne. Madadilin da ya sa na koyi tuƙin mota shine ina da niyyar cewa nima zan siya mota na. Saboda haka ina in na siya mota na, ni zan inga tuƙa kai na. Shi ya sa na koyi tuƙin mota.

Gidan abinci da na fi so shine Mama Put. Saboda a Mama Put dinnan suna sami ni abinci da yawa idan naje, sannan kuma sun iya girki, sun iya sa abinci ya ji barkono. Sannan kuma suna bada abinci da zafi. Kuma shi dama shine kalan abun da na fi so in zan ci abinci. Na samu barkono akwai, akwai barkono, na samu abinci akwai citta, na samu kuma akwai tafarnuwa a abinci. Yana ba ni sha'awanci sosai.

Eh ina amfani da sauro net ai sosai saboda idan ba a amfani da shi ba ga sai chizon sauro na kawo mana malaria nan. Kuma anan samun magungunan malaria anan yana bada wahala. Shi yasa ko da wasa ba mu taɓa yadda mu bar sauro su cije mu anan muna kwana cikin gidan sauro net din. Amma kwana net ɗin ba yana kawo chizon sauro da yawa don inda muke suna da gidajensu sosai.

Eh ina son zama kusa da taga. Abun da yasa nake son zama kusa da taga shine nakan iya sa ido na, na kalli gidaje da suke nan kusa, na kalli kuma bishiyoyi da suke gefen gidanmu suna da fure masu kyan gani. Sa'an nan kuma bayan suna da fure masu kyan gani dinnan kuma na iya ganin dabbobi da suke zuwa suke firewa ko sun saye ko kaji da suke kiwo. Wani lokacin na daina kallonsu.

Yanayin ɗaki da na fi so na fi son in samu ɗaki da haske, da tsafta, da kuma wutan lantarki, da kuma fanka na hurawa. Sannan kuma, eh ina zau ne ina son in ga an kawo mini abinci. In an ka wo mini abinci gaskiya irin yanayin aiki haka yana burge ni. Ina cin abinci, ina kallon TV ga kuma iska na hura ni. Saboda haka gaskiya yana da kyau ma ka samu ɗaki a yanayi mai kyau.

Eh yana sanya tunatarwa don ayyuka saboda akwai wasu abubuwan da nan ba ka iya tunatar da su ba ga baki ɗaya ana samun matsala a kai. So yana da kyau ba komai ba ne za a dinga mantaw da shi ba. Ya kamata abubuwan da ka san cewa suna da muhimmanci kuma suna da amfani. In ka san cewa za ka manta su, ka rubuta su a wani wuri da ka san za ka aje su, za ka neme su kuma ka ɗauke su a inda ya kamata.

Yanda nake shirya ayyuka shine zan tare kome da kome. Ina da nake son in yi, sai in ajiye, sai in yi lissafi. Lokaci nawa zai ci min kafin na gama wannan ayyukan nan. In na gama, sai in fara aiki ne. Haka nake shirya ayyuka na gabaƙi daya kuma ya fi mini sauƙi.

Ni na fi son tuwo ayi. Dalilin da ya sa na fi son tuwo shine tuwo yana riƙe ciki. Misali in mutum na jin yunwa idan ya ci tuwo yana riƙe cikin sa kuma yana magance yunwa na tsawon lokaci mai yawa. Shinkafa kan abincin da ni ma ina so ne amma kuma baya magance mini yunwa yanda ni nake so. Shi ya sa ni na fi son ni ga cin tuwo.

Abin da nake yi da yamma kafin nan in kwana shine ina yawan kallon TV, in kalli labarai, wani lokaci in kalli ƙwallon ƙafa idan akwai wasan ƙwallon ƙafa. Wani lokaci kuma in dauki takarduna ko takardun labarai in ta karantawa. In akwai jarida kuma sai in karanta, in na gama karantawa, in karanta littafi, in yi addu'a, in kwanta.

Eh ina ƙoƙari da tara tsabar kuɗi kan domin ina da ɗan asusu na wanda nake ɗan tara tsabar kuɗi wanda nake amfani da shi biya kuɗin wutan lantarki da shi. Bayan haka kuma bana tara tsabar kuɗi ko ina fiye dana jefa kuɗi cikin banki na ko kuma akwai application na kuɗaɗe da ina son cewa eh na iya ajiyan kuɗina wurin wanda na yarda da su. Saboda tsabar kuɗi yanzu amfani da shi yana da ɗan bada wuya.

Duk da na ke tabbatar ingancin aiki shine aiki duk wanda zai kawo maka aiki da zai biya ka kuɗi mai kyau. Sannan kuma yana son ka masa abu mai kyau. Kaima ka san cewa ya biya ka mai kyau, so komi yaya ka san cewa, eh wannan aikin ba aikin da za a yi wasa da shi bane. Aikin da ya kamata a basa inganci a yi masa aiki mai kyau, a sarrafa sa saboda biyan bukata ya fi dogon buri. Shi ya sa na ke tabbatar da cewa aikin nan zai yi kyau ko kuma aikin nan ya kamata a yi shi da kyau domin an biya kuɗi mai kyau. Kuɗi mai yawa ne, so in ban yi shi inda ya kamata ba zai zama na cire ma aikina daraja da inganci. To ni kuma ba na son cire ma aikina daraja.

Ba na yarda na raba wurin da nake a yanar gizo. Dalili da ya sa ba na son raba wurin da nake a yanar gizo shi ne za ka samu akwai mayaudara, akwai kidnappers, akwai kuma masu, hacking. In ka raba yadda ka ke a yanar gizo, za a iya zuwa a dauke ka. Saboda kuma ka, in ka yi haka, kana cutar da kanka. Ba kyau ka faɗi inda ka ke a yanar gizo. Misali ace kana faɗa ma mutanen da baka san su ba. Domin a yanar gizo ma akwai mayaudara, akwai ɓarayi, akwai masu kidnapping.

Eh, ina karanta jarida gaskiya. Ina son karanta jarida. Dalilin da yasa nake son karanta jarida shine wani lokaci idan bani da subscription a TV dina, ina amfani da jarida ko rediyo na FM in ji labaran duniya. Amma jarida kuma abin da ya sa nake son karanta shi shine ran asabar in kana kwance akwai ɗan ruwan sanyi da ɗan kayan marmari a gefinka, kana karanta jaridar hankalin ka a kwance yana da daɗin karantawa.

Zuwa kasuwa ranar Asabar ne, ina zuwa tare da iyaye na da iyali na da mata na muna zuwa tare. Muna samu munadan zuwa sayayya, mu siya kaya, abinci da kuma mu siya sutura. Duk in aka gama daukan komai da komai da za a yi sayayya din sai ni na biya kuɗin.

Eh ina yin kiran video sosai. Ina yin kiran video tsakanina da matana. Misali ace, na yi tafiya bana gari, ina yawan kiran ta video ta kalle ni mu kalli juna mu gaisa, muyi mu'amala da juna. Kaman jiya ma ni da ita da dare ma munyi video call saboda ta ce ta yi kewa na. Ni kuma na yi amfani da wancan daman sai na kira ta mu kalli juna mu gesa. And kuma wani lokaci ko da iyalai na ma ina yin waya da mama na da baba na a video mu kalli juna.

Eh ina amfani da mataimakin murya sosai. Misali ace in akwai meeting sannan kuma zamuyi meeting ne a cikin hall. So ina amfani da mataimakin murya saboda in yi magana kowa ya ji ni yanda ya kamata. In ba haka ba wani in ka gama magana ze ce shi bai ji me aka ce ba. Domin ni gaskiya murya na kan ba wai yana da ƙarfi sosai bane.

Idan na isa ofis farko ina yin addu'a ne Allah ya bani sa'a, Allah ya bani nasara, Allah ya bani kostomomi da za su zo su saya abubuwa a gwajena. Sannan kuma idan na isa nakan duba ayyukan da na yi a kwanakin baya. Baya na gama duba ayyukan da na yi a kwanakin baya sai na je na dubi abubuwan da ya kamata na yi a gaba. Na zo yi kuma ana iya sa ƙarfi da kuzari in yi abun da ya kamata da kuma wanda zai fi wanda na saba yi a kwanakin baya.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace eh kaman kwakwa ina son shan ruwan kwakwa saboda kuma likitoci masu suka bada shawara suka ce a kan cewa ruwan kwakwa na wanke ido yana tsaftace ido shiyasa ina samu ruwan kwakwa ina son sha sosai. Bayan ruwan kwakwa kan ina yawan son ruwan lemu ma ina son sha sosai.

Tufafi da na fi son sakawa shine ina son saka, ah, janfa. Dalilin nesa nake son saka janfa a nan saboda mu a nan arewacin Najeriya ana ga kamar idan ba ka sa janfa kai ba nasassan mutum ba ne. Ana ganin kamar mai sa ƙananan kaya, bai da tarbiyya ko bai da hankali. Amma kuma in zan je wajen aiki ba na saka janfa. In zan je coci ne ko kuma in zan je wurin ziyara ko gaisawa gidan mutane ne nake sa janfa saboda na cika laka da.

Yi kuzari da safe saboda ko hausawa ma su ka ce kama fara da safe ake kamata. Duk wanda bai yi kuzari da safe ba, bai za iya kuzari da yamma ba. Ko miya ya in mutum ya tashi in yana da aikin da zai yi a gabansa ya kamata ya yi kuzari sosai saboda ya samu ya kammala abin da ya kamata ya kammala a lokacin da ya kamata.

Gaskiya ina tsarkake gidanmu kusan kowane lokaci saboda me yasa in ba a tsarkake gida, gida baya zama gida na kwarai. Yana sa gida ya zama da datti, zai sa gida babu inganci, zai sa gida babu muhimmanci. So wani lokaci ina tsarkakewa sau biyu da safe ma. Kafin na fara girki ina tsarkakewa, bayan na gama girki ina tsarkakewa. In na dawo daga wajen aiki ma da rana ko da yamma ina tsarkakewa. Kafin na sake yin girkin dare, bayan na gama girkin dare nan ina sake tsarkakewa. Kafin na kwanta kuma ina ƙara tsarkakewa.

Eh, ina sa turare kullum gaskiya. Dalilin da ya sa na ke sa turare shi ne wani lokaci in ba ka sa turare ɗin nan daga ka zo ka haɗa zufa a jikinka sai ka ji jiki ya fara wari da bai kamata ba. Amma kuma idan akwai turare kumai ya wari in bai taba wari mumuna wanda zai sa mutane har su rai yana kasu ji jikinka na wari sosai ba. Turare na da taimako sosai a jikin namiji da na mace. Yana da kyau mutum ya dinga amfani da turare.

A'a, bana shan magani kullum ni kan gaskiya. Dalilin da ya sa bana shan vmagani kullum saboda in mutum yana shan magani kullum yana cutar da kansa ne saboda waƴan su magungunan din idan ka zo kana shan su ba za su yi maka amfani a jiki ba, sai ka ƙara yawan shan shi kuma tukuna wani zai kuma maka amfani. Shi ya sa bana cika son shan waƴan su magunguna in ba dai rashin lafiya ne ya kama ni ba.

Ina ci da duka biyu bisa ga kalan abincin da zan ci ne. In zan ci shinkafa ne, na so na ci shinkafa da cokali. In kuma zan ci tuwo ne, ina so na ci tuwo da hannu. Saboda tuwo in ba da hannu ba, ba na jin daɗin daiba tuwo na ci insa a bakina. Shiya sa nafiso in tsin ci tuwo, ci tuwo da hannu. In kuma zan ci shinkafa ko doya ko wake, in ci da cokali.

Eh, ina iya gabatar da rahoto, rufe rahoto saboda ko a wajen aikin mu ma, ni ne mai gabatar da rahoto domin a wajen aikin mu shine matsayi da aka bani na gabatar da rahoto. Kuma wannan baiwar nan na ɗauke sani a wajen babana sannan ko a makaranta ma lokacin da nake kankani na gabatarwa.

Eh yana zama kan gwiwa sosai ma. Yana da kyau ace namiji ma yana zama kan gwiwa. Ya nuna kana da ƙarfi kenan agwiwanka. In kuma namiji da ka ga baya nuna tsayawarsa a kan gwiwansa, za ka samu bai da ƙarfin gwiwa abokadan zai iya sa shi ya fadi a ƙasa. So yana da kyau ace idan kana abu ka zama nan ka na da ƙarfi kan gwiwanka.

Na fi son zama a ƙauye. Dalilin da ya sa na fi son zama a ƙauye shine a ƙauye za ka samu abun da kike nema, za ka samu kwanciyar hankali sannan kuwa za ku iya fita farauta. Bayan kun fita farauta za ku iya zuwa wasanni, za ku iya zuwa gona, je gona a yi shuki tare da iyalai a dawo. Shi ya sa na fi so hakan nan.

Muriya na yana da ƙarfi misali in ina son in yi magana in raina ya ɓaci, yana fitowa da ƙarfi amma kuma inda kuma ina son in yi magana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali bana tada muriya na sosai. Muriya na ina barinsa a ƙasa ne, shi yasa ni kowane lokaci muriya na kan iya canjewa.

Dangantakar mu da abokanai aiki yana da kyau gaskiya saboda in muka je wurin aiki muna iya kokarinmu haɗa kanmu muyi abun da ya kamata muyi. Saboda kowa na da inda shi yana da ilimin sa da kuma kowa da abin da ya iya. Akwai abun da suka iya wanda ban iya ba. Saboda haka ne bamu taɓa wasa da dangantakar mu a wurin aiki domin dukanmu mu koya abin da dukanmu muka iya.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine riba. Duk kasuwancin da kake yi idan ba ka samu riba babu mahimmanci. Shi ya sa yana da kyau duk kasuwancin da za ka yi ka tabbatar cewa za ka samu riba ko kuma ka na samun riba. Ni idan ba ka samu riba yana nan kama ka na ba ta lokacin ka ne, ka na shuke a inda ba ka girbe ba ko kuma a inda ba za ka girbe ba.

Abin sha da na fi so shine Coca Cola. Coca Cola shine kaɗai abin sha da ina sha ina jin daɗi, ina jin farin ciki, ina jin kwanciyan hankali a cikin zuciya na. Shi ya sa ni na fi so in dinga sha Coca Cola, yana burge ni. Wani lokaci kuma na fi so in sha Fanta. Wani lokaci kuma ba na so Fanta. Haka abune zuwa zuwa yake yi.

Eh to ni dafa ƙwai ba wani abu mai wuya bane a wurina. Kuma dafa ƙwai bai kamata ya zama wani abu mai wuya a wajen komawe bane. Ni yadda nake dafa ƙwai shine, in dauki ruwan zafi na sa wuta, in dauki ƙwai da nake son dafa na saka ciki. Ko miya, juma'a ko ƙwai bana dafa shi ya fi minti goma. In na dafa shi ya fi minti goma na ɓata lokaci ne. Ƙwai yau yana nuna da wuri.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina tafiya kasuwanci zuwa garuru ka da yake kusa da garinmu saboda a ranar kasuwancin su suna siyan kayan aiki, suna siyan takalman da nake ƙerawa sannan kuma suna siyan tukunyan taɓo da muke ƙerawa a kamfaninmu. So mafi yawa muna yawan zuwa wurin ne mu je muyi saya da sayarwar mu ma. A ranan ne muna samun kayan aiki da sauƙi, sannan muna sayar da abubuwan da mu kuma muka ƙera.

Ina amfani da tsintsiyan gargajiya ne wanda aka ƙera daga itacen kwakwa. Tsintsiya da muke amfani da shi a nan ƙena, amma wani lokaci kuma muna amfani da tsintsiyar roba. Tsintsiyar roba nan kuma matsalar shi shine, yana da saurin karyewa ne. Amma kuma tsintsiyan da muka ƙera shi daga itacen kwakwa kuma yana jima'a sosai baya karyewa shiyasa muka fi amfani da tsintsiyar da aka ƙera daga itacen kwakwa.

Ina kwana a gado ne. Dalilin da ya sa nake kwana a gado bana kwana a ƙasa shine akwai cinnaku a ƙasa. Akwai lokacin da na kwanta a ƙasa, cinnaku guda uku suka cije ni a jiki na gaba kiɗaya ɗin bacci yafitan min bana iya bacci cikin kwanciyar hankali. Ban ji daɗin bacci naba tum daga lokacin ne, na daina kwanciya a ƙasa na koma kwanciya a kan gado.

Ni na fi son kayan gishiri saboda, kayan gishiri su ba su nuna min illar su amma kuma, kayan suga yana nuna min illa sosai a jikina. Ba na cika son kayan, suga sosai gaskiya. So komi a zaƙai da ni dai, na fi son kayan mai gishiri.

Eh, ina kokari da duban kalanda kullum saboda, a kowane rana ya kamata ka san a wane rana ake, saboda akwai wasu abubuwa da daman da ni ina shirya wa amma kuma kwanakinsu basu iso ba. Sabo kuma yana nan duba kalanda in tabbatar cewa eh, ina sane da kwanakin da ake ciki saboda kar ranar abun da ni na shirya zan yi wa kai na yanzu ya wuce ban sani ba.

Ni ina son kallon fim na soyayya ne, saboda ni ina son koyon yadda ake yin soyayya. Saisa na fi son kallon fim na soyayya. Amma wani lokaci kuma na fi son kallon fim na Chinawa inda ake yaƙi da wuka, inda ake, rikici kuwa akan doki, irin fim ɗin ne na fi son kallo.

Eh ina kallon inuwa na sosai, abun da ya sa ina kallon inuwa na, saboda, in kalla ya ne nake kama da wani lokaci kenan. Duk mutum da bai da inuwa kan ba mutum ba ne a yi, saboda haka dole ne mutum ya so kallon inuwa sa. Yanzu haka ma yadda ku ka yi maganar dinnan ma ya sa ni ma ina kallon inuwa na.

Eh ina rera waƙa lokacin wanka. Dalili daya sa nake rera waƙa a lokacin wanka ban san me ya sa ba. Eh akwai farin ciki dole ne mutum sai rera waƙa lokacin wanka. Wani lokaci kuma ko babu farin ciki ma lokacin wanka mutum zai rera waƙa bisa ga yanayin da yake ciki. So ni gwani ne a waje rera waƙa ko a zuciya na. Ko a baki ina iya fito wa na rera waƙa. Sannan kuma a zuciya ma ya fi dadi.

Ina shaƙata lokacin hutu da kyau, eh, na samu ɗan lemu na, in samu abarba na, na samu mangwaro na, na samu gwaiba na. To ina hutawa su lokacin hutu na, sannan kuma na samu waka na na plane, ina jin daɗi.

Nake kiyaye kalmar sirri shine bana taɓa ƙoƙarin fitarin gaya wa mutum cewa ga abin da yake ciki saboda me ya sa? Saboda in ka fitar da kalmar sirrin ka gaya wa mutum, shi ma ya zai nuna maka yana da yarda da wanda zai gaya masa cewa in ya gaya masa ba zai faɗa ba. To daga hakan dai ne labari zai inga bazuwa har ya ya yaɗu ko ina.